Ina ansa mai dan Allah? Mai gida dan Allah ka rage jin kafirci nan, tunda safe bamu karya ba. Kanayin ciniki a kasuwa sosai sai dai in ba'a fita kasuwa ba amma ana ciniki a kasuwa.

Kana son ɗakin ka yayi haski? Sosai ma ina so. Ko shama ɗakina da haske kai tambayan ga ƙara faɗin su kusa da ya ƙara faɗin su, ƙara sa.

Kana sanya tuna tarwa ɗon ayyuka? Eh ina sanya wa. Wataran ma ha alam ina kunna wa sosai. Wa'alaikumussalam wallahi. Aiki haɗa wallahi ina ɗaukan ranki. Ke dani zakii?

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali take? A hankali muryata take ba da ƙarfi ba. A a ce musu da ƙarfi haka magana saboda talauci yariga nan. A hankali naka magana ba da ƙarfi ba.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Da wuri na ke zuwa wurare, idan na je daga baya uzuri ne ya kama ni.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Duk randa da takama ko shi kusa ana yin taro a mako. Ya danganci daga uzurin taron ya kama a yi za a yi in bai kama ba a yi ba a yi amma mai yawanci ana yi ko so guda haka.

Kana tafiya kasuwanci? Kana tafiya kasuwanci? A'a gaskiya bana shiga kasuwanci kullum. Sede in tafi kasuwa wajen aiki. Zamu bawa ansa ɗaya, wai kaji ana tafiya kasuwanci wai. Ka ji abinda ya ka hwadi.

Kana duban kalan, kana duba kalanda kullum. Eh, ina dubawa. Kana duba kalanda kullum saboda ɗiban kwanan wata da kuma kallon ƙwallo.